Sosai ma ɗaki me gaskiya ina son ɗakina yayi haske saboda ɗaki mai haske yana sa annashuwa da kuma kwanciyar hankali. In ka ga ɗakinka da haske wani ma zaiyi sha'awar sa. Da kuma abubuwa da sauransu. Ɗaki mai haske yana da.

Abun da yafi mahimmanci a abokantaka shine gaskiya da amana. In abokinka yana da gaskiya da amana to gaskiyahakan yafi muhimmanci, yafi komai daɗi har zai zama ɗan uwan kama a koda yaushe. Abun da yafi mahimmanci a rayuwa kenan.

Eh ina motsa jikina sosai, don ina yin tafiya, ina yin tsalle, ina dan yin wasu abun motsa jiki kamar su ɗaga mai ɗan nauyi da ayyukan gida shima duk motsa jiki ne. Motsa jiki yana da amfani, yana da muhimmanci ga jikin ɗan adam, inda zai taimaka maka.